Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Wani lokaci na kan, umm, yi karatu, na kan nema littafi wanda ke ban dariya, wanda zai, zai kan sa mutum yayi dariya, in karanta wannan littafi. Ko kuwa na kan kuna, ahh, talabijin nawa ko rediyo, in ji sauti mai kyau wanda zai kawo mini wannan damami. Ko kuwa wani lokaci nakanyi karatu ah, ah nakan kalla telebishin.